Wanne irin yanayi kake fi so? Wannan shine tambayar ta gaba. Ni kuma na fi son yanayi na sanyi, wanda shine gari zai yi daɗi, amma bana son ƙura.

Tambaya ta gaba ya ce kana jin tsoron ƙwari? To magana ta, domin Allah ni gaskiya bana wani tsoron kwari, amma kuma abu ne ba kashe su na ke son yi ba shi.

Aaa, a quick brown fox jump a lazy dog tambaya ta gaba akace. Kana zuwa gani lokaci daidai. Eh ina zuwa lokaci, akan lokaci. Menene ai? Inba hakaba sai su je haushi.

Tambayar ta gaba ya ce, "yaya kake bikin ranar haihuwar ku?" Bana wani bikin ranar haihuwa, saboda na ɗauke ta kawai abu ne da, ni amatsayi na talaka bazan wahalar da kai na ba.

Eh ina cin salati sosai sosai. Amma na fuskanci kamar yana so a ce salak ko yana.

Tambaya ta gaba shine wani irin tsintsiya kake amfani dashi? Amsa, ina amfani da tsintsiyan laushi saboda share ɗaki.

Me tambaya ta gaba yace kana kwana a ciki? Eh dole mana. Mutum ba zai kwana a waje ba, ballai ta ne a lokacin sanyi irin wannan.

Tambaya ta gaba yace, "ina kake ajiye hotunan wayarka?" Amsa, "Wannan mai sauƙi ne. Ina ajiye hotona ne a album ɗina."

Tambaya ta gaba aka ce ka fi son zama a kujera ko tabarma? Tabbas kam na fi son zama a kujera, ga inda abu yake da laushi. Ina ni ina zaman ƙasa.

Yace mai tambaya ta gaba kana shan ruwan 'ya'yan itace? Amsa eh, ina sha kuma ma nafi son su akan normal ruwa ko kuma jus domin yafi ƙara lafiya.